To, akwai gurare da yawa da nake son ziyarta. Misali ina son in ziyarci ƙasa mai tsarki wato Makka. Na je na yi aikin hajji, sannan na yi ziyara na je Madina, na ziyarci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbansa. Sannan kuma bayan na je na yi wannan ziyarar, ina so na je na, na je Dubai. Na je Dubai, na yi ziyara, har na naɗan UCSE kamar kayayyaki, na amfani na musanman kayan sawa da kayayyaki dai na kasuwanci sun mayafai. To idan kuma bayan nan kuma ina so in je America haka ko London. Shi kuma kawai in je yawon buɗe ido, in yi ziyara ɗan je in ga yadda gari yake. Sannan kuma yanda ake fadar ta, ni ma na je na gan yanda take. Ina son na je ina son na je waɗannan ƙasashe saboda in samu na, na yi ziyara. Kasancewar ni ban taɓa zuwa wata ƙasa ba. Iyakacina ina zaune ne a cikin Najeriya. Ko yaushe anan nake a zaune. Ba ƙasar da nake, da na taɓa zuwa. Shi ya sa, shi ya sa nake so na je, na, na je ziyara. Musamman ƙasa mai tsarki Makka kenan Saudiyya. Ina son na je Saudiyya, na yi ziyara, na yi aikin hajji kuma wayannan su ne ƙasashen da nake son zuwa kuma a gaskiya duk yawanci ba Afirka bane ba. Ƙasashe ne na Turai. To in banda Saudiyya da Dubai. Amma to London itace ƙasar da nake so in je bayan na je umra, na je hajji. Na yi aikin hajji, na kuma je umra, na yi umra. To sai kuma in je England. Ina son in je England sosai. London ba in je in yi ziyara. In kewaya in ga yanda ƙasar take. Ina so yanda nake kallonta a TV. To ina so in ziyarci ƙasar saboda in ga ainihin yadda take. Wanda dalili mai kyau haka mai sanyi fiye da mu yanayin inda muke. Mu muna da zafi ne sosai irin mu ta arewa. To ina son in je irin Turai haka kamar London ko America ko Canada haka na je ziyara ko Rashiya. Idan na je haka ko da ban daɗe sosai ba. To sai na, na ɗan yi ziyara dai na dawo. Wayannan sune ƙasashen da nake so na je na yi ziyara.

Toh, ina yanke shawara a aiki kala kala. Saboda ya danganta da yanayin shawarar da zan yanke. Wani lokacin ina yanke shawara ne ta hanyar, ina yanke shawara ne ta hanyar, ta hanyar amfani da akan me shawaran ake buƙata ta. Wani lokacin yara ne zasu zo, suna neman shawara a kan wani abu da ya sha musu kai. Ko a kan karatu cewar ba su gane ba, koko a'a wannan karatun ba ma fahimta su. Kuma ita antin da tayi mana ba zamu iya neman shawarar ta ta yanda zamuyi aikin ba. Toh sai su zo su nemi shawara toh ni kuma idan suka zo sai na basu shawara yanda ya kamata, yanda zasuyi aikin, yanda zasu fitar da shi, yanda komai zai yi musu sauƙi. Domestic matter ne, toh shima nakan ware ta gefe mu yi hira ta yi mun bayanin abubuwan da take bukata. Shawarwarin da za'a bata a kan me za'a bata shawarwari. Toh sai in bata shawara akan ga yanda zatayi kaza, ga yanda zatayi duka sannan kuma idan ya kasance yaran ne, ni ce a karan kaina nake basu shawara a kan basu personal issue ɗin su. Toh nakan basu shawarwari a kan yadda zasu tafiyar da rayuwar su, yanda su bar kaza, su yi kaza idan kaza ya taso. Su yi idan kaza ya tasu kar suyi, kar su kula da kaza su kiyaye, kar su yanza su kiyaye kansu gaskiya. Ina bada shawarwari da yawa a wajen aiki. Shi isa nace ya danganta da akan me ake neman shawara. Toh idan na fahimci inda ake neman shawara a kai to sai na karkata gurin sai na basu shawara a kan wannan abun da suke buƙata. A basu shawara a kai. Amma ina bada shawarwari kala kala. Idai buƙatar hakan ta taso, idai buƙatar hakan ta tasu to zan bada shawara ga yadda za ki yi ga, ga yadda za ki yi kaza, ga yadda za ki bar kaza. In yaran ne ma duka zan basu shawarwari ga yanda zasuyi kaza, ga yanda zasu bar kaza. Da kaza dai yanda dai za a gamsu. Toh wannan shi ita ce hanya da nake bi wajen bayar da shawara a wajen aiki. Yanda nake yanke ta kenan, nake bada ita, yanda kuma za'a fahimta.

Kwarai kuwa, muna amfani da sauro net saboda yawan sauron da muke da shi. Dolene sai anyi anfani da net na sauro wajan kare kai daga sauron da muke da shi sabida idan muka ce ba za mu yi amfani da net ɗin ba ze yi, ze yi ta cizam mu sosai, ya kasance ba mu samu, mun sami sakewa ba da daddare wajen yin bacci. Ba ma sai lokacin bacci ba, kafin lokacin bacci ya yi. Sauro yana ta kura mana yanda ba za ka iya, umm, sakewa ba, ba tare da shi, ba tare da net ba. Net na sauro. Wajen zama kafin ma mu zoba bacci, sannan kuma idan muka zo ba bacci sai mu, sai mu yi amfani da shi. Shine muke samu, muke samu muna sakewa, muke samu muna iya yin bacci hankali a kwance ba tare da takura ba. Amma in dai ba mu yi amfani da net ba, to gaskiya ba za mu iya jin daɗin bacci ba saboda sauron mu ya yi yawa. Yayi yawa sauron da muke da shi Dole sai dai mu yi amfani da net, to muna yin amfani da net sosai. Wani lokacin ma muna saka net a jikin ƙofa ta, misali ta ɗaki ko ta falo. To idan aka saka net a jiki ana samun sauƙi wajen shigo wassa saboda sai dai in an buɗe ne sai ya shigo. Sannan kuma muna, akwai net da muke amfani da shi afa jikin window, wanda shi ma in dai ko an buɗe window in dai da net ba net ɗin an buɗe yake ba. Amma in dai net ɗin an buɗe yake sauron zai shigo kuma zai hana mu sakewa. Shine dole sai mun yi amfani da net na ɗaura wa haka wanda ake shiga cikinsa lokacin da za a kwanta bacci. Toh sai mu saka wannan net ɗin, toh shine muke jin daɗin sa. Amma in dai ba mu sa shi ba, ba ma jin daɗin sa gaskiya. Ba ma jin daɗin bacci, sauro ne yake damun mu, ya ciccije mu. Idan ya cije mu kuma har yakan zoma, ya zo ya sa mu wannan, zai iya zuwa ya sa mu, ya sa mu malaria. Saboda shi cizon sauro yana saka malaria, malaria kuma yana ɗauke mana wannan. Maleria wacca take sa zazzabi sosai. Toh cizon sauro yana sa don haka muna amfani da yin net saboda mu kare kanmu daga wannan malaria. Toh sai mu yi amfani da, da net. Muna amfani da sauro net sosai kuwa.

To, lokaci na shekara da na fi so shine lokacin damuna, wato lokacin da ake ruwa. Na san lokacin damuna saboda shine lokacin da ba zafi, ba sanyi. Shine lokacin da yafi kowane lokaci daɗi saboda lokaci ne da ba zafi balle ka ce. Mutum ya ce ya rasa yadda zai yi da zafi ya dame shi, yana ta, um, gumi ga rashin sakewa. Sai mutum ya dinga yawan wanka ko kuma ya dinga shira fanka idan kuma babu wuta tunda akwai matsalar rashin wuta da suke hana mutum ya dinga shan iskar fanka. To idan babu wuta haka mutum zai yi ta fama da mafici. To wannan lokaci kwata-kwata ba shi da daɗi. Shine lokacin da mutane yake takura saboda zafi, zafi. Ko muna eriyan mu tana da zafi haka. Shine ɗan abun da ba a rasa ba. Amma dai gaskiya wawa jini, daɗin lokacin zafi. To wannan shine matsalar lokacin zafi sannan kuma shi lokacin sanyi saboda bushewar jiki. Musamman irina masu dry skin. Idan jikin mutum dry ne, dry sosai, to gaskiya lokacin sanyi ba zai masa daɗi ba saboda jiki zai bushe, ya zama kwata-kwata. Bashi da wani danshi komai ya bushe, ƙafa tayi ƙarban ƙarban, tayi ta fama da safa koyaushe, koyaushe. Ga mayuka na gyara ƙafa na gyaran jiki amma ba za su yi aiki ba ma idan sanyi ne, sanyi. Wannan mayukan kwata-kwata ba sa yin aiki sai dai kawai in sa safa in rufe ƙafata in bar ragowar. Amma dai don a ce sun taimaka mu. Mayukan wajen sa jiki fata tayi taushi gaskiya ko ta yi taushi. Na mintuna ne sai ta koma yadda take ta koma yin, ta koma yin, um, bushewa. To, don haka ne lokacin kai damuna shine lokacin da ba zafi, ba sanyi. Ba zafi ba sanyi ana tsaka-tsaki kuma yawan yin ruwa da ake yana taimakawa. Bazan ganin. Shi lokacin damuna shine lokaci mai kyau. Shi nafi so. Wanda idan ruwa-- zafi ba zai dame ka ba, balle ya dame ni ba balle. Kasa bacci ko kuma i kasance sai ko ina ina zaune da mafici a hannuna. To, sannan kuma ba lokacin sanyi ba wanda ko ina sai ya busan man da jiki ko ina a bushe. Wanda idan ba dole in sa leda in sa safa a ƙafafuwa ba takalmi to shine zan samu sauƙin bushewar sai ta ɗan ragu. Amma ina bushewa take ƙayaw. Wannan ko a lokacin sanyi zafi ne ta kan bushe ma saboda tsananin wannan ɗinta rashin kyan fata. To wannan rashin yanayin shan kyan yanayin jiki shine ya sa yau aka yi lokacin, lokacin damuna lokacin da ba zafi ba sanyi. Sanyi bai takura ka ba kuma zafi ma bai takura ka ba. Ko wanne a tsaka-tsaki yake. Don aka ɗanyi zafi ɗan kaɗan shi kuma a zo a sheƙa ruwa, ruwan da zai tafi da wancan zafin. Zai kuma tafi da ko wani inda ya bushe jiki ne bushe wannan don shan ruwa da za a yi to yana taimakawa. Don haka ni na fi son lokacin zafi, lokacin damuna a shekara. Naf.